E to, yawanci da suke kalandar wayan mutum ma yana saka mutum ya rinƙa duba ranaku da kuma a kai. Zan iya cewa eh kusan kullum ina iya duba kalanda saboda in san wace rana ce yau ta faɗa. Hakan yana taimaka ka san cewa lokaci yana tafiya.